Fari fat yana nufin abin da yayi fari sosai, baƙi ƙirin yana nufin abun da yayi baƙi sosai kuma jawur na nufin abun da yayi ja sosai. Waɗannan kalamai, kalmomin suna ƙarfafa bayani ne a game da launi kuma akwai misalai da yawa. Ana ce kuma fari tas abu da yayi fari sosai, ana cewa kore sal abun da yayi kore sosai, shuɗi kirin, eh, ruwan ƙasa sal.

Idan ina son in kasance ni da kaina ni kaɗai, ina shiga ɗaki sai in rufe ƙofa. In na rufe ƙofa, ba wanda zai iya shiga ba wanda zai iya fita. Haka nake son wani lokaci ko kuma in fita idan yi tafiya haka, inzagaya anguwannin mu, wajajen da ba mutane ba hayaniya sosai saboda akwai wajajen da site ne, ba hayaniya.

Gaskiya ba zan iya, a, ƙirga na wa, so nawa nake amfani da wayata a, a rana ba saboda ina abubuwa da yawa akan waya. Kamar yanzu wannan da nake yi. Wani zuben ina, ina koyan sababbin abu akan YouTube game da aikina. Ina kuma kira, ina amfani da WhatsApp, ina amfani da TikTok da Instagram ma.

Wani lokaci zuciyata ta sauƙaƙa sosai bayan na gama kammala wani abun da ya daɗe yake damuna a kansa. Kafin lokacin ina yawan tunani kuma ina jin tsoro ko komai zai yi kyau amma da naga matsalar ta warware sai naji natsuwa da farin ciki. Wannan lokacin ya koya min cewa kada in yi yawan damuwa domin wasu abubuwa suna warwarewa ne a cikin hankali ko a hankali ba sai anyi sauri-sauri ba.